Nawa takalma kake da su? Takalma guda nawa ne kake da su? Yanzu takalman ka sun kai nawa? Adadin takalman ka nawa? Nawa ne takalman ka kake da su? Nawa takalma kake da su? Takalman ka sun kai kashi.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Shin kuna amfani da ruwan rijiya? Shin a gidanku akwai rijiya ne har da zai sa ruwa yake fitowa kudin ga diba kuna sha? Shin kuna da rijiya a gidanku wanda kuke amfani da ruwan shi?

Nawa matashin kake amfani da shi? Matashi guda nawa ne kake amfani da shi lokacin baccinka? Shin matashi guda ɗaya ne kake amfani da shi ko kuma matasai guda biyu? Matashi guda nawa ne kake amfani da shi lokacin baccinka?

Kana kuka lokacin yankan albasa? Shin kai ma abocin yanka albasa ne? Sannan lokacin da ake yanka albasa ka kasance kana kuka. Koko kai jarimine ne kana iya daurewa lokacin da ake yanka albasa ba ka kuka.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yaya kake kare kanku daga sauro? Shin kana iya kare kanku daga sauro? Eh, zaka iya kare kanka daga sauro ta fannin sa magani wanda zai iya illatar da shi.

Yaya kake kawo wa gidanku? Yaya kake kawo wa gidanku? Shin zaka iya kawo ma gidanku wani abu mai amfani wanda kowa zai amfana? Sannan ya ƙa-ya ƙayyace gidan.

Yaya kike bikin ranar haihuwanku? Ana bikin ranar haihuwa ne sati ɗaya idan anyi bayan haihuwa, wato kwana bakwai kenan. Amma wani lokaci ana yin kwana uku a wani ɗan ƙa'idan cincen ba.

Yaya kake karɓan baƙo? Baƙo ana karɓan shi ne hannu bi-biyu idan ya kasance baƙon amana ne. Yaya kake karɓan baƙo? Yaya kake karɓan baƙo? Yaya kake karɓan baƙo? Yaya kake karɓar baƙo?

Menene burin ku a aiki? Wane irin buri kuke da shi a kan yin aiki? Aikinku yana saku gajiyane a kullum ko kuwa baya saku. Menene burin ku a aikin? Menene burin ku a aikin? Menene burin ku a aikin? Menene burin ku a aiki?

Me kake yi don kiyaye lafiya? Waɗanne abubuwa ne kake yi don kiyaye lafiyarka? Me ya kamata ka yi saboda ka kiyaye lafiyarka? Ta wane hanya ne ya kamata ka kiyaye lafiyanka? Me kake yi don kiyaye lafiyanka? Me kake yi don kiyaye lafiyarka?

Kana kallon inuwanka? Shin kana kallon inuwanka idan kake tafiya? In kana kallon inuwanka idan kana tafiya da rana ne ko ko da daddare? In za ka iya kallon inuwanka, shin kana kallon inuwanka? Kana kallon inuwarka?

Kana kunna kyandir a gida? Shin kai ma abocin kunna kandir ne a gida? Yaushe-yaushe ne kake kunna kandir a gidanka? Shin kyandir dinka mai haske ne irin wanda zai haskaka ma ko'ina wanda ko allura ne ya faɗi za ka iya ɗauka?

Yaya kake magance damuwa a aiki? Yaya kake magance damuwa a aiki? Shin kana iya magance dukkan damuwa a aikinka? Shin idan damuwa ya same ka, zaka iya magance shi lokacin da kake aiki? Ko ko sai bayan da idan ka zauna ka nutsu lokacin da ba ka aiki kenan?

Yaushe kake fara aiki kullum? Yaushe ne kake fara aiki kullum? Shin da sassafe ne kake fara aiki ko ko yakan kasancewa sai rana ya fito ne kafin ka fara aiki? A wa wane lokaci ne kake fara aiki? Da ƙarfe takwas ne kake farawa ko tara?

So nawa kake share gida? Shin gidanka ya kasance mai tsafta ne a koyaushe? Sannan a so nawa ne za ka iya share shi a rana? Koko dik sati ne kake sharewa, ko kuwa a cikin kwanaki, kamar kwana biyu ko kwana uku ko kwana huɗu ko kwana biyar.

Yaya kake zubar da shara? Ta wani hanya ne kake zubar da shara? Shin kana zubar da shara ne a tsakar gidanka, ko kana killace shi a wani lokaci ko a wani lungu wanda ba zai dame ka ba daga baya idan ya so sai a ɗauke shi a can nesa?

Wani irin nama kake fitso? Sai dai kace wani irin nama ka fiso, ba wani irin nama kake fiso ba. A Hausa ba wani irin nama kake fitso ba, sai dai wani irin nama ka fitso. Saboda tambaya ne, wani irin nama ne ka fiso?

So nawa kake amfani da wayarka? So nawa kake amfani da wayarka? So nawa kake amfani da wayarka a rana? Shin a ko da yaushe kake amfani da wayarka ko kana barinta ta huta na zuwa wani lokaci? Shin kana iya barin wayarka tayi ma caji kuwa?

Wani irin tsintsiya kake amfani da shi? A gidanku wane irin tsintsiya ne kuke amfani da shi? Tsintsiyan gidanku yana da kyau? Ko kuwa ƴar ƙarama kuke amfani da shi? Ko kuwa sai an ba ku kuɗi kun je kun siya wata mai kyau kafin ku dinga amfani da tsintsiyan gidanku. Wane irin tsintsiya kuke amfani da shi?

Kana biyan kuɗi ta waya? Shin za ka iya biyan kuɗin makarantar ka ta waya? Shin kana biyan kuɗi ne ta waya ko kuwa ba ta waya kake biyan kuɗi ba? Kana biyan kuɗi ta waya? Shin za ki iya biyan kuɗi ta waya? Shin za ka iya biyan kuɗi ta waya?

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Nisan kimanin nawa ne zaka iya tafiya a ƙafa? Aka iya tafiya a ƙafa har nisan kilomita nawa. Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa?

Yaya kake gaishe wa mutane? Yaya kake gaisar da mutane? Yaya kake gaisawa da mutane? Yaya mutane suke gaisawa da kai? Shin za ka iya gaisawa da mutane kai tsaye? Yaya kake gaisawa da mutane? Yaya kake gaishe wa mutane?

Kana kulle ƙofa kullum? Kana kulle ƙofa kullum? Shin ƙofanka kana iya kulle ta kullum? Yan saboda ya kamata ace zuwa da daddare kana kulle ta zuwa safe ka buɗe. Yan saboda haka ne tsaro game da lafiyanka.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Me za ka yi lokacin da ka kamu da mura? Wane irin magani za ka sha a lokacin da mura ta kama ka? Mura yana iya kasancewa mai zafi da mura zafi wanda zai kasance gigita ka har zai iya sa maka zazzaɓi a cikin jikinka.

Ka fi son bas ko taksi? Shin bas ka fi so ka hau ko ko taksi ne ka so ka hau? Shin ka fi son ka hau bas ne ko ko ka fi so ka hau taksi? Ka, kana fin son bas ko taksi?

Me kake yi da ragowar abinci? Me kake yi da ragowar abinci? Shin abincinka ya rage, zaka iya ba ma wani ya ci ko kuwa za ka iya ba ma wanda ba shi da shi ya kasance ya ci dan saboda guje wa yunwa a kowane lokaci. Za ka iya taimako akan haka.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? A ta wani folder ne kake ajiye hoto a wayar ka? Ko ko haka kawai kake ajiye shi ba tare da ka sa shi a folder ba? A ta yaya kake ajiye hotuna a wayar ka? Wayarka tana iya riƙe hoto?

Wani yanayin ɗaki kake fi so? Wani irin yanayin ɗaki ka fi so? Kana son ɗaki ƙarami ne ko kuma kana son ɗaki mai babba ne? Ko kana son ɗaki matsakaici wanda zai yi daidai da kayyade yanayin yanda kake son shi?

Wane irin yanayi kake fi so? A'a, za ka ce ne wane irin yanayi ka fi so, a rayuwa ne ko kuwa a yanayin yadda rayuwa take kasancewa, ko kuwa a yanayin yanda iska da walwala take kasancewa na yau da kullum?

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Ta yaya za ka iya jan ra'ayi akan abokan cinikinka har ya kasance sun zo su dinga siyan maka abubuwanka wanda ba za su je wurin wani ba. A maimakon kana kyautata musu.

Kana fin son miya mai zafi ko sanyi. Ka fi son miya mai zafi ne ko ko miya mai sanyi. Ka fi son miya mai zafi ko mai sanyi. Ka fi so ka ci abinci da miya mai sanyi ko ko mai zafi.

Kana amfani da sauro net. Kana amfani da net in sauro ne, in saboda shi kariya ne a gareka akodayaushe. Saboda cizon sauro yana da illa, dan idan ya cije ka zai iya sa maka cuta ya kasance cutan nan ya bi ko ina da cikin ka ya hana ka walwala.

Yaya kake jin hayaniya? Shin hayaniyan tana zuwa da ƙara ne koko tana zuwa a hankali? Yaya kake jin hayaniya a kunneka? Shin kunneka yana jin sauti mai ƙarfi ne ko ko mara ƙarfi?

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Yaya dangantakarku take ga abokan aikinka? Shin kai rayuwanka kana so ka tallafa ma abokan aikinka wanda zai kasance sasu farin ciki da jin daɗi a ko da yaushe.

Kana fatan samun cinyewa, kana fata ka samu nasaran cinyewa akan wani abu, kana fatan samun cinyewa, kana fatan samu nasara akan ka samu ka cinye wani abu.

Yaya kake son dafa kwai? Shin kana son a dafa ma shi ya dahu ne sosai ko ko kana so a dafa ma shi dai-dai inda shi ma zaka dinga cin shi ba sai ya dahu sosai ba? Da yake kwai kuka dafa shi sosai zai fito maka a normal sai dai idan ya kasance akwai matsala.

Kana sanya safa kullum? Shin kana sanya safa kullum saboda sanyi koko? Guje wa wani cutar da zai iya riƙe maka ƙafa ta hanyar iska da gurɓatattun yanayi? Kana sanya safa kullum?

Nawa ruwa kake sha kullum? Shin ruwa kofi nawa ne kake shan shi? A cikin ƙaramin kofi ne koko a babban kofi? Shin sai ka tafasa ruwan ne kafin ka sha ko kuwa ruwan ka zai yana kasancewa mai sanyi ne kafin ka sha shi?

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Shin ra'ayinku yakan kasance wa iri ɗaya idan kuna aiki? Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Zaka iya gaya muna irin ra'ayinka akan ayukkan ka, da wanda kake so da wanda ba ka iya so.

Kana sa turare kullum. Shin kana sanya turare kullum ne a tufafinka saboda ƙamshi, ko ba ka sanyawa saboda kai ba ma abokin sa turare bane? Menene ra'ayinka a kan sa turare kullum?

Kana fi, kana fi son fensir ko alƙalami? Ka fi son fensir ne ko kuwa alƙalami? Kana, ka fi son fensir ko kuwa alƙalami? Alƙalami ne ka fi so ko kuwa fensir? Fensir ka fi so ko alƙalami? Wanne ne ka fi so?

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Wane application ne kake amfani da shi saboda ka tura ma mutane saƙonni? Wanne application ne yafi sauƙi gurin tura ma mutane saƙonni wanda zai kasance ya je da wuri-wuri don biyan buƙatunka?

Kana rufe baki lokacin hamma. Shin kana rufe baki lokacin hamma? Dan saboda rufe baki abu ne mai kyau, dan saboda kada ka cutar da wani na game da hamammun baki, koko yanayin da ba dadi zai iya jin wari don ya kasance.

Nawa ne yawan danginku a gida? Ku nawa ne a gidanku? Shin kun kai ku ashirin ko kun kai ku goma sha biyar? Ko ko kun fi haka yawa? Don saboda waƴansu a danginsu suna da yawa sosai fiye dama haka.

Wani irin burodi ne kake fi so? A'a, zaka ce wani irin biredi ne ka fi so a rayuwa. Shin biredi ya kasance kala kala, kaman akwai biredi mai laushi, akwai biredi wanda za ka ci kuma ka ji shi yana da karfi sosai, wanda ko ranka ba zai so haka.

Kana jin tsoron kwari? Shin wane irin kwaro ne yake baka tsoro? Shin kowane kwaro ne yake baka tsoro a rayuwa? Muna da kwarina kala kala. Akwai su kunama, akwai su cinnaka, wanda idan ya kasance za su cije ka ne don su.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Shin aikinka yana kasancewa daidai da rayuwanka? Shin wane mafita ne kake da shi akan aikinka wanda zai kasance kayi shi mai kyau na inganta ayyukanka na yau da kullum.

Kana tafiya da sauri. Shin a rayuwa yakan wata a dinga yin tafiya da sauri? Eh, idan ya kasance akwai wani abun da kake so ka cim ma, zaka iya tafiya da sauri don ka je ka cim ma shi, ka same shi daidai don saboda ka samu wannan abun.

So nawa kake duba saƙonni aiki? So nawa ne kake duba saƙonninka idan sun shigo na aikinka? Ko a gurin aikinka so nawa ne kake duba saƙonni don ya kasance saƙonnin sun shigo maka wayanka? Sannan zai iya kasancewa ne mai ma'ana da mara ma'ana.

Kana iya dafa abinci? Shin kai namiji ne za ka iya dafa abinci? Shin ke mace ce kina iya dafa abinci wanda zai yi daɗi sosai? Saboda mata ne a ƙasansu da girki wanda zai kasance sun dafa mutum ya ji daɗi. Namiji ma wani ya iya shi ma dafa abinci.

So nawa kake guga haƙora? So nawa ne kake wanke haƙoranka? So nawa ne kake goge haƙoranka? So nawa ne kake goge haƙoranka? Shimma kana goge haƙoranka kullum, ba cin nan kana goge su ne su fita sosai ko ko yaya.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Shin kana hutawa a wurin aiki ko kuma koda yaushe aiki kake yi? Dan haka ka gaya mana mu ji, zamu san yanayin da za mu duba a kan mu zo ne koko mu fasa zuwa.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Shin kana bin ƙa'idojin aiki ko kana sakaci da aikinka na yau da kullum? Idan kana bin ƙa'idojin aiki, haka ne hanya mai kyau. In kuma ya kasance kana ba ka bin ƙa'idojin aiki, gaskiya ba abu mai kyau bane. Sai ka gyara a kan haka.

Wane irin askirim ne kake fi so? A'a wane irin askirim ne ka fi so? A rayuwa akwai askirim kala kala, da kalanshi daban da kuma, umm, yanda zaka sha shi ka ji shi a bakinka shima daban. Dan haka wani irin askirim ne ka fi so?

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Shin kana wani abu idan damuwa ya riƙe ka? Shin, yaya kake ji idan kake cikin damuwa? Zai kasance mutum idan yana cikin damuwa, zai kasance baya jin daɗin haka. Don haka sai ka nemo wani abun da zai saka farin ciki.

Nawa sa'o'i kake kallon wayanka? A sa'o'i nawa ne kake kallon wayanka? Shin a sa'o'i nawa ne kake kallon wayanka? Akwai mutumin da zai iya kasancewa yana amfani da wayanshi tun daga safiya har zuwa yamma.

Kana iya ba da barkwanci, shin a rayuwa za ka iya ba wa mutum barkwanci wanda za ka sa shi dariya, kaman ka ce mibshi kai wa ne ka je ka ba ma wancan karen dusa ya ci ko kuma ka ba shi siminti ya ci saboda ka ga ai bazai iya.

Yaya kake inganta aikin ku? Shin, aikinka yana kasancewa ingantacciya ko ingantacce wanda zai kasance duk wanda ya ganshi, kasancewa ka yi aiki mai kyau. Ka inganta shi yanda ya kamata yanda ake so.

Menene abincin da kake fiso? Wane irin abinci ne ka fiso? Wane irin kalan abinci ne ka fiso a rayuwa? Shin wani irin kalan abinci ne kake so a rayuwan ka? Dan abinci sun haɗu kala kalane.

Wane irin miya kake fi so? Wane irin miya ne ka fi so a rayuwa? Shin ka fi son miyan dage-dage ne, ko ka fi son miyan kuka, ko ko miyan kuɓewa ne ka fi so? Wanne ne ya fi ma daɗi idan kana cin shi daga bakinka?

Yaya kake magana da abokan, cinikin? Yaya kake magana, da abokan cinikayyan ka? Shin, kana magana a cikin kausassan murya ne, yanda zaka ja ra'ayin su a kan, hajanka, koko ba haka ba? Idan ba haka ba, sai ka gyara.

Kana riƙe lema lokacin ruwa, shin leman ma tana iya sa ruwa ba zai taɓe ka ba, ko ko zai iya taɓa ƙafan ka? Ko ko a'a iska ne yake kore leman don ya shafe jikin ka ruwan, kana iya kare kanka akan haka?

Wace biki kake fi so? Wane biki ne ka fi so? Ya iya kasancewa bikin danginka ko na ɗan'uwanka. Koko a'a, bikinka naka na kanka, ka ɗaura aurenka. Wanne ne ya fi ma daɗi a rayuwa?

Kana zuwa gidan fim? Shin kana zuwa gidan fim da kai ake kallo da kai a gidan fim? Wane fim ne kake so? Kana son Hausa fim ne, ko ko Indian fim ko ko American fim? Wanne ne ya fi ma daɗin kallo a rayuwa? Ina jiran amsa.

Kana iya ɗaure ƙulli? Shin kana iya ɗaure min wannan ƙullin da nayi sosai? Saboda ba naso ya kasance ya kwance. Ina sonshi ya ɗauru sosai. Akwai abin da zanyi ne, shiyasa nake so kai ka ɗaure min shi ya ɗauru tam-tam.

Kana fi son fanka ko AC? A'a, ka fi son fanka ne ko AC? Ni dai duka suna mun aiki, sannan dukansu inaso duk yanayin da na samu a cikinsu. Zan so idan dai ina cikin jin zafi ne.

Kana iya busa tsaki? Shin kana iya busar da tsaki? Kana iya busar da tsaki? Shin tsakin nan busasshe ne saboda ina so a yi amfani da shi, a dafa musu kus-kus ko kuma a dafa abincin da za a iya ci da shi na wani kala.

Yaya jadawalin aikinku yake? Shin ya ku ke tafiyar da jadawalin aikinku. Jadawalin aikinku kowa zai iya gane shi a hanya na fahimta wanda kowa zai fahimta akan wannan jadawalin. Ba matsala?

Kana iya yin iyo? Shin an koya maka yanda zaka yi iyo a cikin ruwa? Saboda iyo yana da wahala, sai ka iya yan ƙayi sosai a cikin ruwa kafin ka san cewa kai namiji ne. Saboda shiga ruwa yana da kyau kuma iya iyo ɗumma yana da kyau don fita.

Kuna sa unifom a wurin aiki? Shin kuna sa yunifom a gurin aiki? Shin kuna iya sanya yunifom a gurin aiki? Shin yunifom yana muku kyau idan kun sa shi a gurin aiki? Shin kalan yunifom ɗin ku ma yana da kyau ma tukuna dai kafun nan?

Kana iya yin addu'a kullum domin addu'a yana da kyau. Yakamata ya kasance kana yin addu'a da safe, kana yin addu'a da yamma da daddare ma idan zakayi bacci. Yakamata ka dinga yin addu'a saboda addu'a yana kara bawa daga dukkan nin komai.

Sau nawa kake kallon madubi? A so nawa ne kake kallon madubi? Madubin ɗakin ka yana nuna maka fuskan ka sosai, ko--ko a'a, yana sa idonka yayi zafi dan saboda ya kamata ya kasance yana nuna ma fuskan ka sosai.

Yaya kake jagorantar mutane? Saboda mutane sun kasu kashi kala kala. Akwai wa'inda idan ka yi musu sanyi, za ka iya jagorantar su a haka. Akwai wanda kuma sai ka musu zafi. Kowane mutum akwai irin yanayin shi. Ba a haɗu an zama ɗaya ba.

Menene, menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Menene mafi muhimmanci a kasuwancinka? Shin me kake badawa wanda yafi muhimmanci a yanayin kasuwancinka? Shin kana lura da kasuwancinka sosai? Kana bashi kula?

Wane launin labulenku suke? Wane irin launi ne labulenku suke da shi? Shin suna da launin ja ne, ko ko launin fari ko kuma launin baƙi? Don kowane labule yana da irin na shi ƙalar.

Ina kake son ziyarta? Shin ina ne kake son ziyarta a Koda yaushe Kana son ziyartan wuri ne mai tsabta ko ko kana son ziyartan ghetto ne, wuri wanda yake da ɗan datti datti, sai dai kuma akwai masu zama suna jin daɗi.

Yaushe kake cajin wayarka? A ko da yaushe ne kake cajin wayarka? Ko ku, duk rana sai kayi cajin shi, ko ku a'a, akwanaki biyu ne, ko ku a'a a cikin awowi ne yake kasancewa kana cajin wayanka. Shin ma kana cajin wayanka?

Wani kayan marmari kake fi so? Wani irin kayan marmari ne ka fi so? Wani kayan marmari ka fi so? A cikin kayan marmari akwai kala-kala. Akwai lemu, akwai gwanda, akwai, a, abun nan.

Kana cire takalma a gida? Shin idan zaka shiga gida kana iya cire takalmaka? Saboda hakan tarbiyya ne mai kyau ga al'adan Hausa. Suna so idan zaka shiga ɗaki ko gida ka kasance ka cire takalmanka a ƙofa.

Yaya kake ajiye kuɗi? Shin kana ajiye kuɗi a guri mai kyau ne? Yaya ne kake ajiye kuɗi? Kana ajiye boye su ne a gurin da zaka iya zuwa ka same su gobe, ko kuwa a'a? Ko ina ka samu kana ajiye kuɗinka, idan kuma haka ka keyi, ba za ka iya samun shi gobe ba.

Kana da katin kasuwanci? Shin kana da katin kasuwancin ka ne ko ko? Saboda idan kana da shi, ina bukata. Kwai wa ƴanda nake so in basu saboda duk suna ta tambaya na wurin da ake irin abubuwan da kake yi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Shin kullum ne kake zuwa kasuwa ko kuwa akwai ranar da kake hutawa? Idan kullum ne kake zuwa, ya kamata ka samu ko da rana ɗaya ne inda zai kasance kana hutawa. Kai ko ba rana ɗaya ba ko rabin rana ne kasance kana hutawa.

So nawa kake amfani da intanet? Kasan abune mai kyau ka dinga amfani da intanet dan saboda ka sami yanayin yanda zaka fitarda kanka a kan waɗansu abubuwa na duhu saboda ka shigo cikin haske.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Shin kana iya ijjiye abubuwan ka a yanar gizo sannan kuma daga baya kana iya zuwa kayi amfani da su abubuwan da ka ajiye su kamar su irin hoto ko wani takamaiman rubutu mai kyau, shin kana haka?

Wane irin wasa kake yi a waje? Shin a waje kana yin wani wasa ne mai kyau wanda ya fi haka? A'a, ko ko kana yin wasa ne wanda zai iya kasancewa ka ji ciwo. Ya kamata a danga lura idan za a yi wasa.

Wanne irin mai kake amfani da shi? Shin kana amfani da mai mai kyau ne wurin inganta fatan jikinka? Ko kuma kana amfani da mai mara kyau ne wanda zai kasance ya ɓata ma jiki, ko kuma wanda zai sa ka haske wanda bai kamata ba, hasken yayi fau.

Kana ajiye kwafin bayanan ku, shin kana ajiye kwafi ɗin bayanin ka? Kana ajiye kwafin bayanan ku? Bayanan ku kuna ajiye kwafi ɗin shi? A ina ne kuke ajiye kwafi ɗin shi?

Kana musafaha da mutane, shin kana musafaha da mutane? Shin kana sallama da mutane? Shin kana shan hannu da mutane musabaha? Kana musabaha da mutane a hanya mai kyau.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Wane launi ne jakar ku take ɗauke da shi ta kuɗi? Kim baƙa ce, ko ko fara ce, ko ko ja ce, ko ko mai ruwan toka ce, ko ko wata irin kala ne? Gaya mun ina jin kaka.

Kana ba da shawara a aiki? Shin kana ba da shawara a aiki? Shin shawara mai kyau ne kake ba da shi a wurin aikinka wanda zai kasance mutane sun samu abin da suke so, yaji kuma daɗi da irin shawarar taka kaya kake ba.

Me kake yi don kara aiki? Me kake yi don ka kara aikin ka? Wane irin abubuwa ne kake yi saboda ka kara aikin ka? Kana yin abu mai kyau ne saboda ka kara aikin ka ko ko abubuwan da kake yi marasa kyau ne? Idan abu mai kyau kake yi, hakan yayi.

Kana son abinci mai yaji? A'a, ni ba ma'abocin son abinci mai yaji bane. Tun ina karami ban cika cin abinci mai yaji ba saboda bana son shi, amma zan iya sa maka yaji kaɗan in ci abinci da shi nan saboda in an ji taste.

Wane wasa kake son yi? Shin wasa da ƙwallo ne yafi ma daɗi ko ko a'a wani irin wasa ne ka fi so a rayuwan ka? Ina so ka faɗa mun saboda ina so in tantance wani abu a game da rayuwan ka. Wane wasa kake so yi?

Wane irin waya ne kake amfani da shi? Shin kana yin amfani da wayan Android ne ko ko Apple? Wane irin waya ne kake amfani da shi? Ƙarama ce, kaman me touch light ko ko wacce irin dai waya ne nake tambayanka kake amfani da shi?

Kana iya tuƙin mota? Shin kai ka iya tuƙa mota? Tin yaushe ne ka fara tuƙa mota a rayuwan ka? A cikin wani shekara ne ka fara tuƙa mota? Shin ka taɓa tafiya ka yi nisa a cikin motan kaje har wani gari, garin da ya kasance yana da nisa sosai?

Kana buga rubutu da sauri, shin kana iya buga rubutu ne da sauri, hannunka yana sauri a kan buga rubutu ko kuwa hankali ne ya kasance ake iya yin rubutu. Rubutunka yana da sauri kuwa dan saboda ina so ka mun aiki a yau.

So nawa kake tsarkake gidanku? So nawa ne kake tsaftace gidanku? So nawa ne kake wanke gidanku? A wane irin yanayi ne kake kallon gidanku idan ba a tsaftace ta ba? So nawa ne kake wanke gidanku?

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Wane irin abu ne ka mata ka dinga yi a lokacin ruwa? Wane abu ne kake yi idan ruwa yana faɗowa daga tsamo? Shin addu'a ne kake yi ko shiru kake koko waƙa kake saurawa?

Kana raba abincinku da mutane? Shin kana raba abincinku neda mutane? Koko a'a ku kaɗai ne kuke cinye kayanku? Shin abincinku kuna rabawane a tsakaninku ku kaɗai, koko tareda mutane ne kuke ci?

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Shin a wurin aikin kuma kana cin abinci kuwa? Ko kuwa aa sai ka dawo gida ne kake ci? Kana iya cin abinci a wurin aiki ko kuwa ba ka iya ci a sai ka dawo gida.

Kana son ɗaukan ho-hotunka, kana son ɗaukan hotona? Shin kana son ɗaukan hotona? Hotona ya maka kyau ne da kake so ka ɗauka. Shin zan iya ba ka hotona ka wanke mun? Saboda na ga kaman kai ka fi fitar da ho.

Kana tara tsabar kuɗi, shin kana ijjiye kuɗi ne a hannunka ko ko kana kai kuɗinka bankin ka ne? Wanne ne ka ke yi a ciki? Kana tara kuɗi a hannunka ne, na ce ko ko a banki ne ka ke ijjiye kuɗinka don saboda tsaron lafiyan su.

Kana son bude taga a daki? Shin kana so ka dinga bude tagan ka ne a koda yaushe koko a'a sai a cikin wani lokaci lokuta ne kake so ka dinga bude tagan ka. Bude taga yana da kyau saboda ka samu iska a lokacin da kake bukatan ta saboda iska abu ne mai kyau a rayuwa.

Wani irin takalmi ka fi so? Wani irin takalmi kake fi so? A'a wani irin takalmi ne kafi so a rayuwa? Akwai takalma kala kala a rayuwa, kaman akwai kwabashu, akwai slippers, akwai madaidaici haka matsagaici.

Ina kake ajiye makullan ku? Shin kana ajiye shine a gudun da za ka iya zuwa ka nema? Ko kana ajiye shine a ko ina wanda zai kasance ka zo kai ta nema ba ka gani ba har zuwa wani lokaci da za ka damu kanka sosai? Ina kake ajiye makullan gidan ku?

Wani irin ƙasa gidan ku yake da shi? Shin wani irin kalan ƙasa ne gidan ku yake da shi? Ja ne Ko ko wani irin kalan ƙasa ne? Muna so mu sani wani irin kalan ƙasa ne gidan ku yake dauke da shi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? A wane lokaci da wane lokaci ne kake zuwa kasuwa? Shin a ko da yaushe ne kake zuwa kasuwa ko kana tsayiwa kana ɗan hutawa wani lokaci? Yaushe ne kake zuwa kasuwa?

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Shin a wane lokaci ne ka fi yin kuzari? Shin a wane lokaci ne ka fi yin sauri? Da yamma ne ko ko da safe? Saboda lallai kana aiki ne cikakken aiki da yamma, to za ka gaji ba ka da kuzari.

Kana cin salati? Shin kana cin salad ne? Koko a'a, waɗansu irin kayan ganye ne kake ci a koda yaushe. Don ka san akwai ganye mai gina jiki, akwai kuma ganyen da yake magani ne kawai, se kuma mai ƙara jini.

Kana son cin abincin titi? Shin zaka iya cin abinci akan titi? Ko kuwa zaka siya ne ka tafi gida ka ci a cikin kwanciyan hankali. Shin cin abinci akan titi yana da kyau? Ko kuwa zaka iya samun keɓantaccen wuri ne ka zauna ka ci abincin?

Kana amfani da mataimakin murya? Shin kana amfani da wani abu ne wanda zai taimaka maka akan muryanka ya fito sosai? Shin akwai abun da yake tallafa maka na wajen muryanka wanda zai fito mai kyau wanda za a saurare shi sarai ba sa ya dinga wani.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Wane launin tawada ne kake amfani da shi a wurin rubutu? Na san nidai akwai launin tawada baki. Sannan ban san inda za a samu launin tawada wani kala ba banda baki ba.

Sau nawa kake share ɗakin ka? A cikin dan kanƙanin lokaci ne kake share ɗakin ka? Koko yana kasancewa yana baka wahala a koda yaushe. A rana a sau nawa kake share shi? Shin kana ma tsaftace ɗakin ko kuwa a'a akwai matsala akan haka?

Yaushe kake kwana kullum? Shin a wane lokaci ne kake kwana kullum? Shin a cikin ƙanƙanan lokaci ne, ko kana kwana ne a cikin ƙanƙanan lokaci, ko na ƙarfe nawa ne yake kasancewa kake kwana kullum.

Kana kwana a ciki? Shin ga wani ɗaki can kana kwana a cikinsa ko kuwa a'a ba wanda yake kwana a ciki? Shin ɗaki ne mai kyau wanda zaka iya kwanciya a cikin farin ciki da jin daɗi ko kuwa a'a ɗaki ne mara kyau?

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Wane irin teburi ne kuke amfani da shi a wurin aiki? Muna amfani da teburi ne mai tsawo, ko kuwa gajere, ko kuwa teburin da idan ka gani ma ba ka iya zama a kai ba, ko kuwa teburin da.

Ina kake son ciyar da hutu? iNa kake so ka ci abinci a cikin saukakakacciyar lokaci a cikin-- ina kake son hutawa? Inda zai kasance idan kaje gurin, akwai wurin cin abinci da zaka so ka ci abinci sosai.

Me ke ba ku ƙarin gwiwa a aiki? Na san akwai abubuwa da yawa da ke kasance zai dinga bada da ƙarin gwiwa a aiki, ko biyan albashi da wuri-wuri yana daga cikin shi ma wanda abubuwan da ma'aikata suke so da kuma ƙarin kuɗin aiki.

Kana kunna sanarwan apps shin a cikin apps in ka kana kunna ya sananta kai wani abu wanda idan za ka aikata kamar alami, yayi ma alami a lokacin da kake so ka aikata wani aiki.

Kana riƙe riga a aljuhu ka, kana riƙe riga a aljuhu ka. Kana iya riƙe rigan aljuhu ka. Shin riga aljuhu ka yana iya rukuwa ma wanda za ka riƙe shi sosai. Kana iya riƙe a aljuhu ka. Kana iya riƙe riga.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya, kana zuwa wurare da wuri ko daga baya, shin da wuri ne kake zuwa wurare koko se daga baya an kusan gama abun ko ko an ma gama abun kake zuwa wurin abun.

Menene abin sha da kake fi so? Menene abin sha da ka fi so? Wane irin abun sha ne kake so? Wane irin abun sha ne ya fi ma daɗi? Wane irin abun sha ne ka fi so a rayuwanka? Wane irin abun sha ne ka fi so me kyau?

Kana shuka tsire-tsire a gida? Kana shuka tsire-tsire a gida? Kana shuka tsire-tsire a gida? Shin kana shuka tsire ne a gida? Shin tsiran gidanka sun taso sun yi kyau? Shin tsiran gidanka suna da kyau? Kana shuka tsire-tsire a gida?

Wani gudu na fanka kake fi so? Wani gudun fanka ka fi so? A tsakanin ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar na fanka, wani gudu ne ka fi so a ciki? Wani gudun fanka ka fi so? Wani gudun fanka ka fi so? Wani gudun fanka ne ka fi so.

Kana iya tsalle igiya, kana iya tsallake igiya, kana iya tsalle da igiya, kana iya tsalle igiya, kana iya tsallake igiya, kana iya yin tsalle da igiya. Zaka iya yin tsalle da igiya. A ko da yaushe kana fitowa kayi wasa kaɗan taba tsalle da igiya.

Kana cije farce, kana cizon farce, shin kana cizon farcenka? Kana cije farce, kana cizon farcenka, kana cire farcenka, kana yanke farcenka, kana cizon farce.

Kana fin son zama a kujera ko tabarma? Ka fi son zama a kujera ko tabarma? Kana fin son zama a kujera ko tabarma? Ka fi so ka zauna a kujera ko tabarma? Shin a kujera ne ka fi son zama ko a tabarma? Wanne ne ka fi so?